Kamanni haka na fi son bakin kala. Dan kagan kamar bakin kala dinnan yana da kyau. In ban yi amfani da baki ba, zan nema wani kala ƙila ja haka. Amma kasan ainihin jan kala dai akwai abubuwan da bai kamata a rubuta da ja ba. So ni na fi son bakaken kala. Dan bakake suna fito da kyakkyawan rubutu da za ka iya karanta, ko wurin din ba haske sosai za ka iya gan abubuwan da kana karanta. Billetin kana ma rubutu da irin manya-manyan rubutu dinnan, wanda kowane jariri ma zai iya gani dinnan. Ehen, ni na fi son bakaken kala. So in dai za ka tambaye ni daga wurina ne zan gaya ma in za ka siya, garama ka siya bakin kala. Saboda idan kana rubutu da shi kome da kome zai fita kuma amfanin shi ma zai fi kyau. Ka gane, ka gan kamar ja haka dinnan kana amfani da ja wani zube ma kala din yana zube. In takaddu din ya shiga cikin ruwa ko in da zai yi wani yin yana dinnan ba ka so shi ba. So amma idan kana amfani da bakin kala, aba ko ya shiga cikin ruwa in ka bushe da shi kome zai nuna sab sab inda ka ajiye shi. Amma jan kala din ba zai yiwu ba. So a wurina nivzan gaya maka bakin kala ya fi mun. Ban dai san muku ba amma dai a bari in da baki ina son baki in da yake.

Eh mana! Ina biyan kuɗi ta waya. Ko wane rana ma, idan ka gan kamar irin wannan su banki da mun kai amfani da su, asu wayoyi dinnan, kamar su mobile banki dinnan, ai ta waya muke amfani da shi. Kuma ni haka dinnan ko wane rana ina amfani da banki ɗin ta waya. Ina biyan kuɗi, ina siyan kayayyaki, da su kati, da su data, da su saura. Kuma ka gan kamar yau ma na ma je kasuwa ma da banki, da waya na ne na dauka na biya ai. Ai ba kowane lokaci bane za ka je da katin ka ba. Dan yanzu haka kana da waya duk abun da kaga dama yi za ka yi da shi. So ni dai na fi so in biya ta waya ma don ya fi min sauri. Dan ba kowane lokaci bane za su mun irin abun nan ba network a banki ɗin ba. Amma ka gan kaman irin wayan nan su mobile banki dinnan, once ka buɗe wayan ka, za ka yi transfer. Komi da komi zai yi yu. Zai ma yi maka wani dadi ne haka ba zai-- kuma lates ma charges din ba za a cire ya yi wuce hamsin ba yi. Ai bai wuce hamsin wanba ake cire ba yi. So ka gan biya kuɗi ta waya wallahi ni dai ya fi mun fa ya dace mun. Ko?

Ai ka ganin share kura ya zama ko wane rana. Don kamar inda muke yanzu, a country wanda muke yanzu ana, ana lokacin abun nan, ana lokacin rashin ruwa. Yanzu ba ruwan sama inda muke. So ko wane rana ya kamata ka share kura. In ba haka ba kura zai lalace maka da abu ba da yawa. Ni kuma ka ganin haka bana son datti. Aini ƙazanta ne bana ma so. Naƙi ci jinin ƙazanta, naƙi jinin datti. So ka gan ƙura cikin ɗaki bana sonsa. Ko wane rana ina dauka abubuwa na in share shi. In na gama shara, ka gan kamar rago na yana cikin ɗaki, in dauka sin siya in bi shi, in don zuba mai ruwa kaɗan saboda kurarin ya samu ya saukar. In share wuri don yayi fiyes fiyes haka ya dace. Ai bai kamata ringa barin, barin kura cikin ɗaki ba. Wanda yana da asma in yayi hili hili kurarin ai zai fara abu farfaɗiya yayi. So ya kamata ringa share kura ko wane rana. Ko ya kun gani?

Ai ba rana wanda zaka iya zuwa kasuwa sai in ka gan daman zuwa kasuwa kaje. Kamanni haka na fi son je kasuwa ranan lahadi. Ka gan ranan lahadi, ka gan ranan sati. Kwanaki biyu dinnan na fi yin je kasuwa. Dan in kaje ranan sati haka zaka iya samun abubuwan da kana son ka siya. Amma wani zubi yana sada. Ama kagan kamar ranan lahadi, in kaje kasuwa ranan lahadi abubuwa suna nan da sauki. Da mutane da yawa suna fito kasuwa su kawo abubuwa. Masu tallan maggi, masun tallan gishiri, masun tallan barkono da tattasai, albasa da saura. Kagan kamanni na fi son je kasuwa ranan lahadi. Masun kwanuka ne suna nan hada su tukunya, hada su silinda da sara. Masun turmin zani, masun reke, masun alibo. Kagan sun yi yawa hada man gyada da manja. Duk abun da kana nema a cikin kasuwa. Ni kuma na fi son je kasuwa ranan lahadi. Dan na je indai kaya ne zan siya. Zan samu kaya dan a araha, araha har ɗari biyu ma zaka samu riginsa. Kamman sabon kasuwan sabo haka ko kasuwan television dinnan ko wannan eh mana ke ƙiranshi Pantika Market dinnan. In kaje Panteka zaka siya abubuwa da yawa. Kana nimawansu abubuwa na baking da saura zaka siye sa. In kaje bakin dogo zaka samu abinci masun araha da su man gyada, da su madara, da su biskit zaka samu ayi. So na fi son je kasuwa ranan lahadi ko ranan sati.

Ai ni ina tafiya da ƙafafuwa na ai. In naga wurin bai nisa ba zan dinga dauka ƙafafuwa na don shafa kaɗan a hankali hankali zan kai wurin. Amma naga wurin yayi nisa zan yi hau mashin in je wurin. In kuma naga mashin bazai iya zuwa wurin ba zan hau keke in je wurin. So duk wanda na ganda ma ne zan yi. In wurin ba nisa to bari muɗin taka. Kasan takawa ma yana ƙara ƙarfin gwiwa. Amma in dai wurin yayi nisa sai muɗin hau mashin muɗin lalaba mu je. Mun kai wurin da mashin bazai iya zuwa ba toh sai mu shiga napep mu je. In dai napep bazai je ba toh muna da bos, muna da uber, muna da suna, duk wanda ka ganda masa ka shiga.

A'a haba dai, wancan ne a barni da shi. Na fi son bidiyo call ma sai inyi ta yin shi, ita gani abubuwa su ƙawaye na, mu din ga fuskantar juna mu yi magana. So ka ga kamar wancan ma, ai wancan ba ka iya ce mutane ba su yin wancan ba ai. Don ya fi, don ka ce za ka kira mutum da katin ka, katin ka ma zai gama. To ni na fi son yin bidiyo call su abokanai na, mu yi group call dinnan mu yi magana, duk gulma ne za mu yi, mu yi ta gulma dinnan da saura. Hakan ya fi daɗi haka.

Ai murya na wani zubi yana da ƙarfi, wani zubi yana da hankali. Hankamin ya zaka ina ma magana da ƙarfi da ƙarfi amma idan na ce zan ma magana da hankali suka gan iririn nan sun ɗan bika ɗan lullube ka gaya maka abubuwan da na san kana so da saura. Sa'a wurina murya na biyu ne. Akwai ƙarfi kuma akwai hankali duk wanda kake so ne zan baka ka gane.